To, majalisa, zaman majalisa da dattawa kuma, eh ana icewa kaman makaranta ce. Saboda indai kana zaune da dattawa, mowa, ba ma kamar a yankin karkara haka, to zaka ga tabbas zaka san wasu abun da ba su ni ba harshen haka. Saboda su sun ga jiya sun ga yau. Abunda yasa nace zaman majalisa yi ba kamar a karkara, saboda yanzu in ka yi la'akari da birane ma zaka ga matasane kawai ke zaman majalisar. Amma yanzu in kaje yankunan karkara haka, zaka ga har zaman majalisar yana haɗawa da dattawa sosai. To zaka ga gaskiya zakayi abin gannan, sun harshen sosai, yadda suke magana da kuma salon maganan da suke yi. Kai wani bima har da karin magana, da sauransu. To gaskiya indai irin wannan zaman majalisa ne wanda a yanzu sai a yankin karkara ake samu shi. Gaskiya ina icewa makaranta ce sosai kuma tana taimakawa harshen sosai.

Ina iya bada barkwanci, shine abunda tambayar ta ke cewa. Aaa to, shi barkwanci dai wasa ne wanda ko kuma in ce abu ne wanda za ayi, wanda zaka sa mutane nishaɗi, da farin ciki da dariya. To kusan, eh gaskiya zan iya, zan iya bada barkwanci saboda abu ne ko ya dai kake tare da mutum kai ko da dai ku biyu ne, ko ku uku, kai ko kuma ku biyu kuke zaune kai ƙoƙarin ɗayan yana baya cikin walwala haka bai ciki nishaɗi, kayi ƙoƙarin ka sa shi abunda zai sa shi nishaɗi ka haɗa ɗan barkwanci haka wasa da ɗan wani abu, wanda zai sa shi nishaɗi aka koyi dariya ko kayi barkwanci dai. Aaa su, akwai kuma wa'anda suke mai da barkwancin ma kamar sana'a haka, suna yin dubaru, abubuwa na ban dariya, wanda kusan ya zai kan haɗawa da wasan kwaikwayo da kuma wasu abubuwa haka. Eh, sai in ce gaskiya kusan mutane da dama zasu iya barkwanci. Kuma cikin mutanen da zasu iya yin barkwancin gaskiya ni ma ina tsammani zan yi, zan iya yi.

To gaskiya zamanin gidan intanet na da ko kuma in ce intanet cafe a Turanceh kenan inda ake zuwa ana biyan kuɗi a sayi lokaci wanda za a shiga yanar gizo a yi wasu abubuwan da ake buƙata. Gaskiya zan iya tunawa lokacin da na fara zuwa gidan intanet irin na da ɗin na haka. Na je ni tar da wani abokina wanda muka yi makarantar sakandare da shi ah. A lokacin shi yana ɗan gaba kaɗan haka da mu wajen sanin harkar intanet da sauransu haka da kuma kwamfuta. To da shi muka je ya kwatanta mini yadda na buɗe sabon email ɗina. In zan iya tunawa ah lokacin sabon email dana buɗe, na buɗe shi ne ah da kamfanin Yahoo. Eh amma dai gaskiya lokacin da ɗaɗewa ban mantawa tun shekara ta dubu biyu da bakwai kenan ina jami'a aji ɗaya. Amma yanzu gaskiya wa'annan gidajen na intanet na da sun daina tasiri babu su. Saboda yanzu intanet ɗin koma tafi da gidanka ne. Kowa a wayar shi zai iya kusan duk abun da za ka iya yi za ka iya yin shi a wayan ka, za ka iya yin shi a kwamfutar ka kana a gida. Za ka iya jona wa da wayan ka ka yi amfani da kwamfutar ka ma a gida. Za ka iya sa kuma intanet ɗin a gida da sauransu. To shi yasa yanzu waɗanan gidaje na da na intanet ba su da wani tasiri. Gaskiya mafi yawa ma sun mutu sun daina aiki.

Banibarin wayata ta cika da ajiya sosai saboda barin wayata cika da ajiya sosai yana rage mata ainihin inganci da kuma sauri. Abin da nake nufi kenan, idan ya zama ku cewa da kana amfani da wayan, kana shiga yanar gizo, kana shiga internet. To gaskiya za ka ga in kana cika ta da sauri. To sai dai in wayar tana da abin da ake kira RAM a turance kenan, mai ƙarfi kenan wanda ya kai kamar irin misali gig shidda, abun da ya yi sama haka. To za ta ɗan sa wai ba za ta yi rashin sauri ba sosai. Amma in ka cika shi, cika wayan sosai, baki ɗaya yana rage ma wayar yadda za ta yi aiki da kyau, sanan yadda za ta yi sauri, sanan yadda za ta yi nagarta ka ɓata duk abin da bai da wani muhimmanci ina goge shi. Ba da komi da komi nake ajiyewa ba. Kaman misali irin faifan bidiyo wanda na kalla, wanda na gama amfani da shi, in na kawo shi akan wayar ne to ina cire su haka. Hotuna ma haka. Wa'anda ba'a nuna ɗan lokacin da nashiga inga shin wannene nakeda buƙata shima in cire. Haka ma application, manhajoji kenan. Duk wani manhaja da naga ya daɗe ko bana amfani da shi, ya yi watanni haka ba a amfani da shi shima nakan cire shi don in ƙara samun wurare, in ƙara samun fili a wuraren ajiya a cikin wayata.

Inason takalma rufaffu sannan kuma inason takalmana waɗanda ba rufaffu ba da irin sandal haka amma gaskiya nan yankin da muke takalman da aka fi muka fi amfani dasu wandanda ba rufaffu ba ƙirar sandal haka saboda yana yin inda muke nan zafin rana yafi yayi yawa. Eh zafin rana yayi yawa idan kace zaka cigaba da sa takalma rufaffu za ka takura sosai shine kawai dalilin. Amma baya ganan wajajen ina son rufaffun takalma sosai. Kuma rufaffun ma ba kamar na fata haka suna da kyau sosai. Haka ma waɗanda ba rufaffun ba in su ma na fi son na fata masu inganci akwai saboda sun fi daɗin sawa. Kuma na fi son takalmi wanda bai da nauyi sosai. Saboda in takalmi na da nauyi yakan ƙara mun wahala wurin tafiya. Na fi son takalmi wanda gaskiya bai da nauyi sosai wanda zai zamanto cewa ɗan sakof haka yake babu. Dai irin wancan nau'in sosai. Saboda in zakayi tafiya zakayi tafiya cikin walwala sannan kuma in kana buƙatar ka yi sauri a tafiyan ka shima za ka yi saurin cikin walwala ba wani takura.

To sana'ar hannu ko kuma in ce sana'o'in hannu da ake yi a yankin mu suna da yawa. Akwai sana'o'i da yawa na hannu wanda ake yi, wanda mutane duka bakinsu da ba'i, maza suna yi, mata suna yi duka. Amma kaga akwai kamar sana'ar cikin gida, wanda dama kusan mata su suke yin ta, sana'o'in hannu. Za kaga akwai irin su sai da abinci haka kamar ƙosai da safe haka ko kuma ɗanwake da safe ko kuma yin koko da safe haka ko kuma ayi alale da hantsi, ko kuma ayi tuwo da daddare, da dai sauransu haka, ko kuma ayi, dafa shinkafa a sai da haka da rana. Duk mata suna irin wannan sana'a a gidaje. Sannan kuma suna sana'ar kitso. Za ka ga ita ma sana'a ce ta hannu. Za ka ga suna sana'ar ɗinki ko saƙa haka. Zaka duk sana'ar mata ke yi ne a gida sannan kuma zaka ga maza sana'o'in da suka fi yi yanzu dai a nan yankin mu zaka ga akwai, akwai sana'ar ƙira haka wadda za ka ga, duk da dai sana'ar ƙiran gaskiya ta ɗan lafa saboda zamani da ya canza. Amma ka ga ba kamar sana'ar kafinta. Sana'a ce nan wadda ake yi ta hannu kuma wadda tana cigaba tana bunƙasa sosai. Akwai gyaran akwai kanikawa, sana'ar kanikanci. Wadda za ka ga kanikawa ke yin ta na gyaran motoci da sauransu. To akwai dai sana'o'i da dama haka za ka ga waɗanda ake yi na hannu. Akwai gyaran wuta. Za ka ga waɗannan masu gyaran wuta ne ko kuma masu haɗa wuta irin ta hasken rana haka. Di sana'o'i ne na hannu waɗanda za ka ga jama'a suna yin su sosai.

Taw tsaron rediyo da kuma shirye shiryen da ake a rediyo. To ni dai ba wani ma'abocin jin rediyo ba ne yanzu. Amma a da na ji rediyo, ina ɗan sauraron rediyo haka? Ba sosai ba. Amma yanzu gaskiya na daina, ba na sauraro. A lokacin da nake sauraron rediyo, duka ina sauraron rediyon cikin gida nan da muke da su da kuma waɗanda suke na waje. Amma na fiɗan sauraron ma waɗanda suke na waje kamar irin BBC Hausa, irin, a, murya Amurka da kuma gidan rediyon Jamani wato Deutsche belle. Su akwai shirye shirye da dama haka suna yi haka kamar irin gidan rediyon Jamus su suna haka akwai irin su kiwon lafiya, akwai, akwai noma da kiwo, akwai kuma, akwai kuma sana'o'i kala daban daban haka. Zaka ga waɗanda ake. To gaskiya ina sauraron su sosai. Sannan kuma akwai masu gabatarwa irin a BBC haka waɗanda nake ɗan son murya su haka kamar irin su Alhaji Tor Gulbani wanda tsohon ma'aikacin BBC ne, kamar irin su, a, Aishatu Muktar ita ma kamar duk haka su Halima Jimrau. Zaka gani duk muryoyinsu suna da daɗi haka.

Ah gaskiya wanda na san mutumin da yayi tasiri sosai a rayuwa ta, ah shine wani wanda muka yi aiki da shi a, a funtuwa a lokacin ina aikin banki. Ah dalilin da ya sa na ce yaɗan yi tasiri sosai a rayuwa ta kuma har gobe ina tunawa da shi sosai, saboda gaskiya shi ya koya min wasu takwaru na koyan aikin cikin sauƙi. Da a lokacin da na fara aikin naga abu ne mai wahala sosai, to shi saboda gogewar shi dan a lokacin da na je mutumin yana da kamar yanayin shekara goma sha uku haka. Ah aikin banki yana da gogewa da ƙwarewa sosai to ya koya min dabaru masu sauƙi waɗanda na bi kuma na samu sauƙin, toh shiyasa har gobe ina, ina tunawa da shi sosai kuma muna gasaiwa. Ya yi tasiri sosai a rayuwa ta ta wannan fanin.

To a gaskiya mutanen da muka yi aikin da sun tare na banki a Funtuwa, ah na ji daɗin aiki da su sosai saboda a lokacin ni, lokacin da na yi aiki ina sashen kuɗi ne. Muna sashen kula da kuɗi, sashen shiga kuɗi da fitar su. To a nan ɓangaren da muke mu biyar ne. Akwai wata mace da ke shugabantar wurin, sai kuma ma, mu ma'aikatu guda huɗu. Wa'anda muke-- a a mu uku, mu huɗu ne ke wurin, ba biyar ba, afuwan. To in ka diba za ka ga aikin ne bai yiwuwa a lokacin. Dole sai da, idan dai ku na son aikin ya je maku a yi shi lafiya a tashi lafiya, to yana buƙata haɗin kan kowa. Sannan kuma yana buƙata aiki ne wanda za ka ce, ba za ka ce ka yi shi kai kaɗai ba. In ka ce za ka yi shi ƙaiƙaɗai za ka sha wahala, da ƙarshe kuma ba za ka samu yanda ka ke so ba. To dole sai da taimakon juna tsakanin waɗanda ake aikin tare. Za ka ga indai akwai taimakon juna da fahimtar juna, to za ka ga aikin zai zo da sauƙi, kuma za ka ga dan danan za a yi sai a tashi, ba ko ɓatar da kowa ya samu matsala ba. Idan kuma ra da wani ya samu kuskure, to za a tsaya baki ɗaya a diba aga ina ne ya samu kuskuren a tashi ya gyara wannan kuskuren sannan a tashi. Saboda ko da mutum ɗaya ne, ya zamanto cewa an tashi shi bai yi, bai yi balancing ba, aikinsa bai yi dai-dai ba har yadda za a yi, ya rihe. To duka waɗanda ke a wannan ɓangaren namu, to ba za mu tashi ba har sai mun ga yadda aka yi aka gyara wannan matsala sannan sai mu tashi baki ɗaya.

Ah, abun da nake ci yanzu gaskiya da safe akai akai abu biyu ne. Kuma ina cin su wurin ƙarfe takwas haka zuwa tara. Cin wannan ɗan tsakanin, ina tashi in zan karya ko dai in dafa indomie, taliyar indomie da ƙwai in ci ko kuma in dafa shayi in sha. Ko taliyar indomie ko kuma shayi. Shayin wani biyu nakan shan shi da ganyen shayi kawai. Sai kayan ƙamshi irin su citta da karinfari da na'a-na'a da lemon grass in saka a ciki in sha. Na kan ci shi, nakan sha wani biyu tare da biredi da bota haka.

Gaskiya sun rage ma mota ƙarfi masu kai kaya da babura. Ba ma kamar yanzu wa' anan baburan masu ƙawa uku, saboda gaskiya sun kashe ma motoci masu ɗaukar kaya irin wannan sun kashe masu sa'a. Da za ka gani sai dai a samu mota to amma yanzu za ka ga duk sana'adda za a yi, sayyadda za a yi kaga wannan baburan a ke nufa. Za ka ga dandankn za su zo su ɗauka duk da ba su da sauri amma sunfi sauƙi. Za ka ga kayan da za a iya matsawa da su daga nan zuwa nan, wanda ba sa buƙatar mota kuma suna da ɗan yawa za ka ga za a sa su ne. Kayan da za a taya da su ma masu tazarar ma yanzu haka, masu iya tazarar sosai baɗi irin waccen tazarar sosai ba duk ana amfani da su. Maganar gaskiya sun kashe ma motoci da sauran manyan motoci masu ɗaukar kaya dai haka. Cikin unguwanni ko kuma tsakanin unguwanni a cikin gari haka tsakanin unguwanni sun kashe masu kasuwa sosai. Ba su da wani tasiri yanzu.

To wanke tufafi nikan wanke tufafi sau ɗaya a wata. Saboda ina da ɗan yawan tufafin inna dan tara su sukai yi, sun danyi da datti sosai. Wata haka sai a wanke. To za ka ga wankin wani bi, nikan wanke, nikin wanke masu ɗaya in kayan ba su da datti sosai. In kuma kayan suna da datti haka sosai to a kan yi musu wanki biyu. Eh bayan an yi wanki biyun sai a dauraye sai a je a shanya. To haka ma in mashin za a sa, injin ɗin wanki kenan shima wani bi sai in ba su da datti a yi so ɗaya. In kuma suna da datti ana, akan dan maida su sau biyu ko kuma a zo a ɗan idada hannu wurin da yake buƙatar a idawa da hannun inda shi mashin ɗin bai iya wanke wa kamar irin wurin kwala haka da wurin hannayen riga da ƙafar wando haka. Sai a ɗan ƙara wanke ɗan tisa wurin haka.

To, ka ce abubuwan da ake sayarwa a titi. Abubuwan da ake sayarwa a titi fa a yanzu suna da yawa. Har abin da baka tsammani yanzu ana sayarwa a tilti kuma yanzu ba, baka cewa wai da yaushe ake sayarwa in ka je da safe za ka sami masu sayar da abu a titi. Da rana ma haka, da daddare ma haka. A nan dai yankin da nake lokacin da zaka ce ka je ka tadda wani mai sana'a bai sai da wani abu a titi ba, to ƙila sai tsakar dare. Daga irin wurin ƙarfe sha ɗaya haka har zuwa ƙarfe shidda haka na asuba. Amma za ka ga za ka tadda akwai masu sana'a, akwai masu sai da kayan, kayan marmari, akwai masu sai da kayan miya duk a bakin titi. Akwai masu sai da abinci, akwai masu sai da, akwai masu sai da ɗanyen abincin ma haka duk a bakin titi. Akwai masu toya ƙosai, akwai masu, akwai masu, akwai masu sai da abubuwa dai da dama wanda ba masu da nau'in abincin kamar irin su masu, akwai masu sana'ar POS a kan titi. Akwai masu sana'ar kafinta, waɗanda suna sai da kujeru in sun gama duk sana'a ce za ka gani kan titi ake hiddowa. Anuna saboda 'yan mutane sun zo su gani in suna buƙatar su saya. Haka za ka ga masu kantuna suna hange kayayyakinsu, suna rataye su a namun wanke. Masu saida kaya su ma kan titi za ka ga inda mutane za su gani. Haka masu sai da robobi. Akwai sana'o'i da dama gaskiya wanda ba zan ma iya kawo su a nan ba.

To ita isar da gaisuwar waɗanda ba su nan al'ada ce ta Hausawa sosai wadda dukkan wani Bahaushi a da ko yanzu gaskiya yana yin ta sosai. Zaka ga duk inda wani Bahaushi yake, zaka ga yana wannan al'ada ta gaidawa waɗanda ba su nan. Saboda in yanzu ka haɗu da mutum, wanine muna lafiya, ya gida ya manya, yana nufin iyayen ka ke nan to ka gaishe su. Ka gani ba su nan amma an aika masu da gaisuwar. Ko kuma abokinka ne kun ke gaisa, ya wane ya gida ya zai tambaye ka ya iyali, za ka ce mashi lafiya like to a gaishe su. Ko kuma an yi baƙi sun zo an gama za su tafi ace to ku gaida gida. Idan aka ce a gai da gidan to ba ana nufin wai su gai da gidan da suke ciki ba a'a. In aka ce su a gai da gida ana nufin a gai da mutanen da ke gida. Duk mutanen da aka baro gida in ka je ka ce ana gaishe su haka saƙon yake. Ko kuma wani bi ka je an ce a gai da muna su duka, ana nufin a gai da duka fa iyalanda aka baro a gida to haka gaisuwar take. To gaskiya maganar gaskiya gaisuwa ta waɗanda ba su nan al'ada ce ta Hausa wadda a da ana yin ta a yanzu ma ana yin ta sosai.

To al'adu dai wasu suna da na su amfanin sosai in ka haɗa in ka kwatanta da wannan zamanin. Akwai kuma waɗanda za ka ga in ka kwatanta da zamanin da muke ciki za ka ga ba su da wani tasiri ko kuma kamar takura ce ma. Amma dai al'adar da nake gani wadda ya kamata a cigaba da yin ta kada a barta ita ce al'adar Hausawa ta aure. Saboda al'adar da ake yi da ni dai a ganina ta fi wadda ake yi yanzu. Nesa ba kusa ba saboda al'adar da ake yi da ta fi mutuntaka da kunya da tsari akan yadda za a yi in ana neman aure da sauransu amma yanzu za ka ga akwai rashin kunya cikin abin ga ba abin ma ka'idocin sannan kuma za ka ga da iyaye suna da tasiri sosai a wajen neman auren. Amma yanzu za ka ga tasirin ya ragu amma al'adar yadda ake neman auren sai inga ta da kamar tafi ta yanzu. Sai dai kawai al'adar da suke yi da wadda nake gani kamar bata dace ba ita ce kamar haɗin auren da ake yi tsakanin mace da miji ba tare da sun san juna ba. Wannan gaskiya kuskure neh ya kamata ace su san juna su fahimci juna sannan kuma a tabbatar da in suna son juna kafin ayi aure. Eh.

To shi dai cunkoson mota da kuma yadda ake jurewa a wuce wannan cunkoson, saboda shi dai duk abin da za ka yi jira, aka ga jira bai da daɗi. To wannan kuma zai yi zamanto jira ne ka ke yi a kan hanya. A kan hanyar ma wani bi za ka ga cikin rana, ga zahin rana, ga hayaƙin motoci, ga ƙaran injinan motoci, sannan ga hayaniya kala kala. To za ka ga abune wanda yake da ƙunci da cin rai. To dole ne dai sai indai a na cikin irin wannan yanayin na cunkoso sai dai haƙuri. Toh zaka kuma a lokacin wasu kuma hanyar neman abincin su kake budawa saboda wasu da dama masu sana'a suna amfani da wannan cunkoson suzo su ringa tallata manhajar su ga mutanen da wannan cunkoso yarike awurin. Kuma cikin ikon Allah sai ka ga suna'a ciniki sosai. Suna sai da abubuwan da suka suke tallar.

To, gaskiya ko kwanaki na yi dariya sosai da, ko da tsakani da Allah abin ya bani dariya. Saboda wani muka je da shi can yayi wata wauta. To, wautar da yayi ana wucewa wajen wasu jami'ai ne. To, kai da ka je su waɗannan jami'a suna ɗiba gilashin mota wanda ke da baƙi, wanda aka sa shi ba kan ƙa'ida. Toh shi da yaje sai yace ai shi gilashin shi da yasa yana kan ƙa'ida suka ce a'a. To ai ya basu shaidar takardu. Ya ce shi kuwa a taɓa, na shi kuwa a kan ƙa'ida ne. Sai ya je sai daukoh takardun mota sai ya basu. Sai suka ce ai wannan ba wai shi ba ne lasisin da ake ba dawa, suna su ba su lasisin dai da 'yan sanda ke ba da wanda dole mutum zai siya kafin mutum ya sa wannan gilashin mai duhu. Sai ya ce masu yi shi fa yana cewa wannan takardun motar shine lasisi. To, abun nan wuri ɗin hatta su kan su jami'an tsaron sai aka cigaba da dariya. Abin ya ba ni dariya sosai yadda mutumin ya haƙiƙance cewa wa'annan takardu na mota dole su ne lasisin da 'yan sanda suka ba shi wajen sa ɓaƙin gilas mai duhu.

A waya ta tafarko na sayi ta ne a jami'a, aji ɗaya. Na sayi ta ne a kasuwa kuma wayar ƙirar Nokia ce. Gaskiya ita ce waya ta tafarku. Ah, zaka ga tana da keypad sannan kuma ta daɗe ina am inay amfani da ita saboda da wayar ta kusa tayimin shekara uku ina amfani da ita kafin in canza ta.

Eh ina kwana a ciki. Ko a yau a ciki na kwana. Wani bi nakan, nakan ina kwana a ciki saboda nakan ɗan tsaya in yi aiki a cikin ɗakin. To wani bi in dare ya ɗan yi mani, in ɗan kishi gida haka, to wani bi ban san lokacin da bacci zai kwashe ni ba, sai dai kawai inji ni na farka da asuwa.

To liyafar abincin da zan ba da labari yadda, na ji daɗinta sosai kuma ba zan taɓa manta da ita ba. A, a Lagos ne. A, lokacin da na je wurin training na koyan aikin banki, a, na je makaranta. A, Lagos sannan kuma kusan wata biyu to a lokacin, a, idan muka ta so daga wurin aiki nan akwai liyafar da suke haɗa mana da abincin rana. Takaryawa ce dama da abincin rana. To ta abincin rana ne za ka ga, a, kamar daga wata babba hotel ce na nan a Victoria Island, Lagos suka ɗauko su ke zuwa suna ba mu wannan abincin a lokacin. To gaskiya na ji daɗin wannan abincin a lokacin.

Ehh, ba sosai ba gaskiya. Amma don ɗaukar hoto haka irin na tarihi da wanda da kuma na iyalai haka ina dan so saboda abu ne ko ba komi ka ga na tarihi ne kuma zaka daukoshi ka kalla ka tuna da wane da dai sauransu haka.

To shan ruwa dai a yini kamawa yake yi, ba wai, ban iya cewa ga lokacin da nake shan ruwa. Saboda kar ka manta yankin da muke nan, yanki ne wanda ake fama da zafin rana sosai. A shekara kusan kana iya yin wata bakwai, shidda wanda zaka ga duk cikin rana kake yin su kana yin wata shidda bakwai takwas cikin zafin rana sosai. Zaka ga duk lokacin da ka fita, in dai ka fita ka shiga cikin rana to kana fa buƙatar ruwa saboda duk lokacin da za ka fita za ka yi zuhwa. To in ka yi zuhwa alamar ka hidda ruwa kana buƙatar ka mai da wani. Saboda ka daidai ta al'amuran jikinka, ka daida ta yanayin ruwan da ke fita a jikinka. Saboda in ba ka sha sosai kuma yana iya zama matsala da barazana a rayuwar mutum. Indai kana nan lokacin da kake yankin, kai ko zauna kake cikin gida ba kana buƙatar ka rinƙa shan ruwan nan. Saboda zafin har cin gida kana buƙa, kana jin shi. Ba ma kamar a ce in an ɗauke wuta.

Ah, maganar gaskiya na fi kuzari da safe. Ai da safe, safiya daban ce ai idan mutum ya tashi da safe yana tashi lafiya lau. Garas yake miƙewa ya tashi. Indai ba mutum bai da lafiya bah zakaga ya tashi garas duka ya kwana, ya kwanta ƙwaƙwalwarshi ta huta, ta tashi abin ganna. Amma da yamma still, da yamma duk da haka in ka ɗiba za ka ga mutum ka yi aiki rana ta ɗan yi sanyi. Amma da safe, ah da safe na fi chaji.

To in za'a yi baƙi dai a gida, abun da ake yi na farko shine tsaftace gida. Ina tsaftace muhalli, ciki da waje ya zamanto cewa ka tsaftace komai, sannan kuma sai ka shiga har ka shirya ma baƙin nan abinci saboda yanda za ka tarbe su, ka yi da masu abinci da abin sha.

Toh, sharan parpajiya da safe, nan dai zakaga gidajene haka na zamani wanda basu da irin wannan farfajiyar amma na fahimci irin farfajiyar da ake nefi zaka ga an fi samunta a karkara da inda babu rane ba zaka ga duk safe akwai farfajiyar gida inda zaka ga duk safiya zaka ga mata suna tashi suna sharewa kamar irin gidajen na wa'anda ke da iyalai baki ɗaya gidajen da ke da iyalai baki ɗaya zaka ga kusan mata ne ko kuma surukan masu gidan suke tashi duk rana zaka ga akwai wadda take da ita zata yi wannan sharan zata share farfajiyar to wannan farfajiyar aka share ta nan iyalan za su fito kamar su karya haka zaka ga wuri ne duk wanda yake kamar wurin gargajiya ko kuma gidaje irin na gargajiya da da haka ko kuma a yanzu sai ƙauyuka su ma ƙauyukan ba ko ina ba gaskiya.

To gaskiya akwai ƙauyuka haka kuma maƙaɓtan mu haka sosai wa an da su. Zaka ga gaskiya ƙauyukan ne saboda in kaje ma za ka ga akwai bambanci saboda bambancin na farko da za ka diba za ka ga gidaje, za ka ga su in ka kasa kashi tamanin bisa ɗari za ka ga gidajen ƙasa ne. Nan kuma cikin gari za ka kusan ɗari kusan ina iche maka kashi dis in da takwas ko da tara cikin ɗari za ka ga gidajen na suminti ne bambancin na farko kenan. To za ka gani bambanci na biyu za ka ga wuta, wutar lantarki. Wasu za ka ga akwai wutar lantarkin amma kuma sai ai wata ba a kawo ta ba. Wasu kuma za ka ga babu wutar lantarki. To ka ga wannan bambanci na biyu kenan. Sannan za ka ga kuma akwai bambancin tituna. Zakaga a unguwannin cikin gari akwai tit tituna su kuma can babu tituna.

To tafiyar wuri zuwa wuri a ƙowache na ya danganta da ga ina, -ina ne mutum zai je. Saboda akwai tahiyar da bata buƙatar ka hau abin hawa, wadda bata da nisa to sai a tafi, sai mutum ya tafi ƙasa. Ina zuwa ƙasa irin duk wuraren da bai da nisa, duk wurin da bai wuce kilomita ɗaya ba zuwa biyu. Ina iya takawa in tafi ƙasa. Wurin ko dai wuce irin ya kai kamak kilomita biyar yana buƙatar abin hawa. To wannan kana iya hawan, kana iya samun mashin ka hau ko mota su kai ka.

A yadda na koyi, ah, programming wani yare ne wanda ake a kwamfuta, wanda kuma ake rubuta shi a kwamfuta, da shi ake rubutawa ana yin wasu manhajoji da muke amfani da su haka. Ah, na koyi yaren Python, ah, a kwamfuta ne da kaina. Ah, na koyi shi ne lokacin ina, lokacin ina digiri na, na biyu. To digiri na biyu na yi shi a wata jami'a ƙasar Amurka duk da ina nan gida Najeriya zaune. Na yi karatun ta hanyar yanar gizo, ko kuma karatun da zan yi, yana buƙatar wannan na koyi wannan abu. To, na koye shi ne ta hanyar yanar gizo kuma ta hanyar shiga wasu shafuffuka na, na sada zumunta na, na YouTube. Nan na samu wasu darussa da kuma wasu wuraren da ake abun. Hadai da na samu na fahimci yadda abun yake, har na fara yi da kaina.

To shi dai al'amarin ruwan sha al'amari ne mai-- da ya fi kowane al'amari muhimmanci a gida. Saboda duk da yawa an ce ruwan da ake sha a gida ya gurɓata to magana ta lalace. Gabaki ɗaya duka mutanen gidan nan suna cikin haɗari. Haɗarin ma mummunan haɗari. To shiyasa duk inda yake ruwan sha yana buƙatar tsabtacaccen ruwa. To hanyar dai da muke amfani da ita, ko wanda muke amfani da shi nan na ramin burtsatse ne. To kuma duk ramin burtsatsen da ake yi, ka tabbata da ya kai ƙafa ɗari. To in ya kai ƙafa ɗari, to duk ruwan da za a samu nan tsaftaceccen ruwa ne baya buƙatar, bayi buƙatar a yi mashi wani, baya buƙatar ayi mai wani gyara kafin a sha shi saboda masana sun ce, masana kimiyya sun ce, babu wata ƙwayar halitta wacce suke iya rayuwa a ruwa wanda yake ƙarƙashin mita ɗari to shiyasa duk ruwan da, duk ramin da yake ko kuma duk rijiyar da ta kaimu ƙafa ɗari a ƙasa to ruwan ta ruwa ne mai kyau wanda idan aka ɗebo shi za a iya shan shi nan take.

To gaskiya a yanzu zakaga al'adun hausa. Eh dama gaskiya ba abun dake saurinya da al'ada da kuma yare irin ta hanyar cinema fina-finai. To fim a fina-finan Hausa kam suna taimakawa ta wannan, tana taimakawa ta wannan sigar sosai.

Ah tsintsiya ina amfani, muna amfani da tsintsiya guda biyu. Ah da tsintsiyar kwakwa da kuma ta laushi. Ah ita tsintsiyar laushi muna amfani da ita wurin share cikin gida, saboda cikin gidan akwai tayils. Dole seda tsintsiya mai laushi da zatafi share shi da kyau ah wajen gida kuma harabar gidan za ka ga siminti ne wanda baya buƙatar tsintsiya mai laushi kuma yafi buƙatar tsintsiyar kwakwa. To anan wureran kuma sai ayi amfani da tsintsiyar kwakwa a share in shara ta kama se a share wurin.

Aaa, abun da nake yi da safiya lokacin da na farka, ina ƙoƙarin in fara motsa jikina. Aa, in naɗan motsa jikina haka to na dawo daga motsa jikin, nakan yi wanka, in nayi wanka sannan sai in nemi abinda zan karya dashi. Aa, idan na karya, to sannan daga baya sai in neme in zan fita sai in fita.

To gaskiya duba saƙonni a aiki nakan iya duba akai akai bazan iya cewa ko so nawa ne e ah lokacin da naji alamar a asusun imel ɗina yayi jara da alamar saƙo ya shigo zan shiga indiba, zanshiga in diba me saƙon yake cewa saboda duk saƙon da ze shigo a wurina mai muhimmanci ne indai game da aiki ne zan tsaya indiba kawai saƙonnin da bana dibawa akai akai shine wanda ya shafi asusun ajiyata na imel nawa da kai na wanda bai shafi aiki ba. Nakan bari ko indiba da safe haka ko indiba da daddare amma indai wanda ya shafi aiki ne in dibawa akai akai.

Abunda yake mafi mahimmanci a kasuwanci, shine, ni dai a gani na shine, abun gan ga, ah gaskiya. Duk inda mutum ya sa abin gan kasuwancin shi ya zamantu yana da gaskiya. Saboda in babu gaskiya a kasuwanci, to tsakanin da Allah akwai matsala. Sannan kuma yau da gobe za ka ga kai da ke buƙata ka samu ci gaba, in ba kayi hataraba ba. Kasuwancin nan kana iya rusa shi, saboda in babu gaskiya zaka riga akwai cuta ta shigo gina. Kuma abokan da za ka hulɗa da su, yakamata tun hwarko in mutum yana son ya jawo abokan hulɗa, kasuwanci to ya zamanto akwai gaskiya. Sannan kuma ya zamanto mutum yana da rahusa, a al'amuran haja shi da sauransu amma dai gaskiya ita ce abun da yafi komai muhimmanci a kasuwanci.

To, shidai ajiyar kuɗi abu ne wanda ya kamata mutum ya koya saboda ana ajiye kuɗi saboda gaba ko dan saboda lalura. Shi kuma yin shagali to abu biyu ne nidai na fahimta haka. Shin wane irin shagali mutum ya fi so ya yi? Akwai shagalin da za kai wanda za ka lalata kudu ne kawai. Akwai kuma kula da iyali ko kuma kula da kai ka samu ka ci abu mai kyau, asa sittira mai kyau, ka ci kaya masu kyau daidai gwargwadon hali. To wannan ba laifi ba ne. Amma shagalin da za a zo a lalata kuɗi to shine fa yana da matsala. Dole sai ka samu akwai abin da ake ce ma daidaituwa tsakanin duka biyun saboda ajiyar tana da mahimmanci sannan kuma shi kan shi a zo a sayi abu masu inganci wanda za a ɗan ji daɗin rayuwar yana da mahimmanci. To yana buƙatar tsari da kuma daidaita daidaituwa akan lamarin.

To, nemar bayani a yanar gizo ana yin shi ne ta hanyar, ah, ah, wasu shafuffuka. Wa'annan shafukan su amfanin su kawai dama saboda ayi binciken ne a gano. Kamar Google, shine wanda mutani sukafi sani. Amma akwai sauran wa'annan wuraren na bincike da yawa. Amma dai Google shi mutane suka fi sani. Zaka je a yanar abin gannan, za ka je a wurin in ka shiga yanar gizon na Google inda ake wannan binciken, za ka rubuta abin da kake so ka gano. To za ka ga shafin ya watso maka abubuwa daban daban. To, inda aiki yake baya ga nan wajen, ya za a yi? Abin na farko dai inda ana so a samu bin binciken a samu abin da ake so. Akwai ƙa'idodin da ake bi wajen rubuta, wajen rubuta ma kwamfuta yanayin abin da ake buƙatar. Sannan kuma idan ta maido amsai, ilimi ne daban. Shima na tantance ya za'ayi ka gane shima wannan labarin na ainihi ne. Shin wannan bai da inganci sosai? Wannan me ye abun? Ko shima wani ilimi ne wanda sai mutum ya tsaya ya tantance kafin kasamu sahihin abunda kake buƙata.

Toh, ruwan leda yana taka ah muhimmancin rawa sosai a anguwarmu saboda kusan mutane suna shan shi sosai a gidaje da kuma kantuna ana saida shi. Duk wani mai buƙatar ruwa in ba ka iya sayan ah na kwalba, to wanda ya fi sauƙi shine ruwan leda. To sai dai kawai abu ɗaya wanda bana so a harkar ruwan leda shine yadda ledojin suke ƙara ɓata cikin unguwa da kuma wurare. Wasu ma ledojin za ka ga sun shiga cikin magudanun ruwa sun cunkushe magudanun ruwa. Wannan abun shi kaɗai ne bana so a harkar ruwan leda.

Shi kiran waya kamar yana farawa da abubuwa da dama. A wasu kam in suka ɗauki wayan abinda zasu fara cewa shine hello shine gaisuwar kafin, in akace allo sannan kafin a yi gaisuwa. Wani ce ina wuni ina gajiya, wasu kuma za su ɗauka da sallama ne. "Assalamu alaikum." "Waalaikumussalam." waneh neh kaza kaza muna lafiya sannan, sannan a cigaba da maganar da za a yi. Amma dai ko dai wasu su ce allo ko kuma wasu su yi sallama, shine suke buɗawa. In kuma aka ƙare wasu, wasu sukan yi sallama ma in lokacin da za a ƙare. Sai ce, "Assalamu alaikum sai an jima." Wasu kuma sukan ce, "Ku sai an jima, sai an jima." Ya danganta.

Ah hutu ya'ni toh yanzu ni ba mahabobcin zuwa hutu ba ne amma yanzu in ka ce inda nake son in ci you yar da hutuna, a to a in samu ne. Kamata yai ace na hita. Na je wata ƙasa wadda ban taɓa zuwa ba can waje da sai in yi hutuna sannan kuma in yawo buɗe ido.

To kamar misali idan mutum yana so ya koyi aikin kanikanci, ah yana fara zuwa gareji ne. Idan ya fara zuwa gareji zai zama yaron gareji. Ah, kuma daga nan wajajen ana aiken shi haka ana cewa ya miƙo supana, ana cewa ya miƙo wan can abun. To da haka da haka yake koyo, gaban shi ake yin ayyukan to da haka yake fara koyo. Tun daga haka har a sa shi ya fara, in an kawo gyara a ce ya je ya kwance abu kaza. In kuma an gama ace ya maida ya ɗaure kaza to daga haka da haka har yake fara gogewa. Nan da shekaru kaza sai ka ga idan shekara ɗaya, in yana da mai da hankali, sai ka ga ya fara buɗe abun da kansa ko da ba ogan nashi ko mai koyar da shi in ya fara yi da kan shi.

Inda nake kafin in kwanta barci wani ni, ina yin abubuwa da dama amma a zahirin gaskiya ina, ina bin labarai. Ah, ina diba shafukan labarai na ƙasashen waje da kuma na cikin gida kafin inkwanta kenan. Sannan kuma wani bi ina kallon fina-finai kafin in kwanta. In kuma hakan be samu ba wani bi ina sauraron karatu haka kafin inkwanta barci.

Ah, na san ƙananan garuruwa sosai amma dai ah a cikin ƙananan garuruwan da na fi sani sosai akwai garin Kaita. E, Kaita gaskiya ƙaramin gari ne sosai. A ƙaramar hukuma ce a jahar Katsina ah ƙaramin gari ne sosai bai da irin wancan girman. Duka mutanen da ke cikin garin aƙiyasina gaskiya ba za su wuce a de cikin garin ba za su wuce irin ah dubu ɗari takwas ba haka ko dubu ɗari bakwai.

A'a ina son canza abubuwa da dama a wurin aiki amma abun da na fi so in ga ya canza shine inda fasahar, ah wannan sabuwar fasahar ta, ta artificial intelligence take ah ya zamanto an yi amfani da ita saboda ƙara sauƙaƙa yanda abubuwa ayyuka suke tafiya. Ah ana amfani da fasahar sosai kusan wajen inganta yanayin ayyuka da kuma yadda za a samu sauƙin ayyuka sannan kuma ana amfani da ita wajen, wajen sauƙaƙa yanda ake abubuwa wa anda ake maimaita wa koda yaushe yau da kullum.

To koyon sabuwar fasaha ya danganta da wace irin fasaha ce kake so koya. Ah akwai sababbin fasahohi na waɗanda ake ce ma ah digital, waɗanda suke a kwamfuta, a intanet. Ah akwai sabbin fasahohi waɗanda sukan danganci su waɗannan digital technology ɗin da kuma fasaha ce wadda ta inganta abin ga da wannan artificial intelligence. Ah gaskiya mafi hanya mafi sauƙi wurin koyonsa shine mutum ya tabbatar da yana da na'urar kwamfuta. Na farko kenan sannan abu na biyu ya zamanto cewa akwai masu koya mai ƙwararru na musamman. Idan akwai waɗannan masu koyawa ƙwararru na musamman sannan sai ya zamto cewa ana koyawa gaba gadi ba wai ana koya wa ba kawai akan takarda.

To gaskiya maganan acaɓa, ko kuma keke napep. Ko kuma eh, ko kuma keke napep. Ah, gaskiya in babu su, to babu sufuri saboda yanzu babu motoci masu ɗaukar mutane a cikin unguwanni haka. Babu motocin sai dai kawai ko dai ita wannan achaɓa, ko kuma keke napep. To duk kana son ka yi tafiya, ka tarbe ɗan achaɓa ko kuma ka tarba mai keke napep. To abin farko da zata fara yi da shi shine ciniki. Ki gaya ma shi ina za ka je. In ɗan mashin ne, in ka tare shi za ku yi ciniki. Ka hwaɗi mashi inda zai je, zai faɗi maka ga abin da za ka ba shi. To sai ku tsaya nan ku yi ciniki. In wurin zuwan ka ne ka san yadda ake biya, in kuma neman cin sauƙi za ka je ku yi ciniki, sai ku yi ciniki. Amma dai bauta ce a hau ba ayi cinikin ba. Saboda in aka hau ba ayi cinikin ba can wurin biyan kuɗin ana samun matsala. Sannan kuma shi keke napep, bai da sauri, mashin ya fi shi sauri. Na ɗaya daga cikin abin da mashin ɗin yafi napep. Dan da nan shi mashin ya kai ka. Shi kuma keke ya fi sauƙi, saboda za a ɗauke mutane da yawa ne. Za ka ga to sai dai shi bai da sauri, kuma sai shi akwai tsaye-tsaye. Saboda in ana tafiya in bai cika ba dole zai tsaya ya ɗauki fasinja, da zai cika wannan wurin da su, sannan kuma ba lallai bane ka tsayar da mai keke napep ya ɗauke ka lep kai tsaye. Saboda idan wurin da zaka je ya ɗan sha banba sosai, ko kuma akwai nisa da wurin da fasinja shi suke, to ba lallai bane ya ɗauke ka gaskiya.

To, gaskiya iyo a kogi abu ne na mai ban sha'awa kuma mai ban al'ajabi. Aaa, na so in koyi iyo a kogi amma gaskiya ban, ban samu na koya ba. Kuma abun da ya ɗan hana ni koyan da wuri-wuri shine kusan ina ɗan tsoron ruwa haka. Amma dai gaskiya iyo a kogi yana burge ni sosai. Kuma haka yanzu maganar danake, ina son in koyi iyo. In dai na samu lokaci ina son in koya.

To, yin aiki tare da ƙungiya ko kuma in taimaka a aiki a cikin ƙungiya kusan abu ne na haɗin guiwa, kusan aikine na taimakekeniya, aikine na taimakeni in taimake ka, kusan aiki ne da ake yi na taimakon al'umma wanda za a ce da wa, wuri ko kuma wani yanki ko kuma wata unguwa baki ɗaya. Saboda idan ana yin irin wannan ayyukan zaka ga kowa ya fito ya bada irin gwargwadon ta shi gudummawa da kuma irin abin da zai yi, wa lau ga gyaran hanya ne, cikon hanya ne, ko kuma wasu ayyuka dai wanda za a yi shi a ƙungiyance.

To kafofin sada zumunta suna dayawa, kuma ko da yaushe za ka ga ma wasu ƙara fitowa suke. Amma waɗanda na fi amfani da su, ina amfani da manhajar WhatsApp, sannan kuma ina amfani da Facebook da kuma X wanda aka fi sani da da Twitter. Toh, sunada matuƙar mahimmanci sosai a rayuwa da kuma sauron sadar da saƙonni to sai dai suna da kuma tasu matsalar. Akwai, akwai, akwai matsalar da za ka ga ta cewa akwai in ba kula sosai kamar gwamnatin batasa ido ba, za ka ga abin aske ce sakaka. Za ka ga akwai karyayyaki da kuma labaruruka marasa inganci wanda kowa na ta yaɗa su. Sannan sai kuma yara da matasa, ah yana hana su karatu. Akwai in ba a bi abin yadda ya dace ba, za ka ga suna ɗauke musu hankali, suna hana su karatu kwata kwata. To yana ɗaya daga cikin abubuwan da bani so da wannan kafofin sada sadarwa na zamani.

To gaskiya ci gaba da kuma na'urorin zamani sun sauya ayyukan da mutane suke yi sosai. Ah tin daga ɓullo war kwamfuta da wadatarta kwamfuta ta sosai, ah ta sauya wasu ayyuka da mutane ke yi. Sai ka ga da ayyukan da mutane biyar ko shida za su yi da takardu, za ka ga mutum ɗaya ya tsaya a kwamfuta yana yin shi kuma a ɗan lokaci kaɗan ba da jimawa ba. Toh yanzu abubuwan da suka cigaba akwai an kara samun cigaba akwai kuma yanda zaa saita ita naurar kwamfuta ita kanta ta cigaba da wasu ayukan da karan kanta kamar misali, aikin da mutum ya saba yi yana yi yau da kullum, misali kamar ina tashi da safe, in na je wurin aiki, aikina na farko shine ah zan shigar da wasu kullum, zan shigar da wasu takardu a cikin kwamfuta. Zan shigar da alkallumma a cikin kwamfuta, zan tura saƙonni ta email sannan na abun. Toh akwai hanyar da ake bi akwai manhajoji da aka ƙirƙira na zamanin waɗanda suke amfani da fasahar AI wanda ake sa kwamfuta gabaki da ya ta haɗe waɗannan abubuwa da dinga yi da kanta to kaga shima kusan abu neh wanda da mutum yake aiki da in aikin zai daukeka kamar in kazo kullum da safe zai daukeka kamar awa biyu in kwamfuta zatayi bata wuce ta ɗauki duka minti biyu ba zuwa biyar ta gama.

To gaskiya hanya mafi sauƙi da nake magance damuwa ita ce ka kau da wannan damuwar. Kai, ƙoƙarin ka samu wani abu wanda zai kauda maka wannan damuwar. E, duk wani abin da kasan zai kawo maka dan sauƙi da raɗaɗi a cikin zuciyar ka, to ka nufi shi. To gaskiya, ni dai abin da na danfi yi, in abun ya ɗan damuna sosai. To nakan ɗan kauce ma abun, dan sarari haka ka samu, in samu wasu ƴan awanni haka wanda zuciya ta za ta sanyi ko kuma hanya mafi sauƙi wadda nake bi kawai zan ɗauko karatu na Kur'ani, nakunna ko kuma in saurara in ci gaba da ji. Wannan yana taimako na in ji, ah na samu sauƙi, damuwar ta ragu, ah kuma na samu sauƙi sosai.

Ka to ni dai gaskiya ban sani ba ko ga wasu. Amma ni kan ba wata manhaja da zan ce wai in ba ita ba bazan iya rayuwa ba. A'a gaskiya abungan be kai hakaba a dai nawa ra'ayin ah akwai manhajoji da dama kaman wa'anda yanzu gaskiya sun yi ɓangare ne na rayuwar mutum kuma suna taimakama mutum sosai. Ah akwai su gaskiya sosai kaga kamar ah kamar manhajar sadarwa ta WhatsApp ka gani hanya ce mafi sauƙi wadda gaskiya tana taimakawa wurin sada da saƙonni ko saƙon aika saƙo na rubutu ko kuma aika saƙon murya ko kuma aika saƙon bidiyo ko kuma kiran bidiyo kai tsaye ko kuma kiran ah waya na murya kai tsaye duk tana yi. To ta shiga rayuwar jama'a sosai gaskiya ga sauƙi ga kuma baya jan data a intanet da sauran su. To amma dai gaskiya abun bekai ga wai in ce maka ba wai in banyi ta ba hawai ban iya rayuwa sai da ita ba.

To siyan abincin safiya kamar koko da ƙosai a unguwar mu, zakaga anan bakin titi akwai masu waƴannan sana'oin. Akwai mai sayar da koko, akwai kuma mai sayar da ƙosai kuma za ka ga mutane suna zuwa da safiya suna saya domin su samu na ƙari.

A'a bana son abinci me yaji gaskiya. Bana son kwata kwata bana son yaji ah dukkan abun da ma yake da yaji haka sosai ina ƙoƙarin in kauce mashi. Amma ina son abu me zaƙi haka kamar chocolate. Ah gaskiya ina son chocolate sosai kuma ina shan ta ina amfani da ita sosai. Amma dukkan wani abun da ke da yaji haka gaskiya ina ƙoƙarin in kauce mashi. Bana son yaji sosai, bana son yaji.

Tafiya ta mafi nisa wadda na tau a yi ce tafiyar da nayi ah daga Katsina, jahar Katsina a arewacin Najeriya zuwa jahar Legas wadda ke kudancin Najeriya. To in ka diba wannan jahar tafiya zaka ga kusan tafiya ce wadda ta share kusan kimanin kilomita ɗari tara da hamsin da wani abu. Tafiya ce kuma wadda aka yi ta cikin mota, to kasan ga kuma rashin kyau, akan titi da sauransu.

A gaskiya inda nayi yaranta ta sosai nayi ta ne a jahar Sokoto. Ah kuma jahar Sokoto jaha ce a cikin jahohin dake arewacin Nijeriya. To can na shiga makaranta, na fara makaranta tun daga aji ɗaya har sai da mukai kusan aji huɗu sannan muka baro jahar. Ah akwai abubuwa sosai na yaranta wa'anda har yanzu ina ganin su. Daga inda muke zuwa makaranta, da inda muke dawowa, da kuma inda in mun dawo gida muke cin abinci da sauransu da kuma inda muke fita wasanni duk abubuwan suna a cikin kai na ina ganin su. Saboda lokacin da wayo na sosai kuma ina tunana abubuwan sosai.

To gaskiya ƙarshen wata dai shi yafi ma muhimmanci a nan, saboda a ƙarshen wata ne ma'aikata suke samun albashinsu. To za ka ga kuma ƙarshen watan wani biyu yana haɗuwa da kusan farkon watan wata ma sai farkon watan suke ya shiga suke samun albashin su. To kusan duk kusan abu ɗaya ne, banbancin bai da wani kawai dai bambancin wannan wata ya ƙare wannan kuma sabon watan ya shigo. Amma dai abin da ke da muhimmanci a ƙarshen da zuwa farkon shine duk maganar ana samun albashi ne. Kusan ma'aikatan da suna samun albashinsu a wannan lokacin shine kawai abun da ke da muhimmanci kuma shi ne, eh shi ne abin da yake da muhimmanci amma da farkon da ƙarshen wata kusan gaskiya mu dai a nan inda nake babu wani bambanci sosai.

To, lokacin da abinci bai yi kyau ba, akwai lokacin da aka yi mana waina a nan. To gaskiya kuma da akai wainar sai ta dan zo da gardama. In bata yi kyau akan ce wai wainar ta zo da ƙardama. To zakaga gaskiya sai in ka ɗan fara ci daga can tsakiyar sai kaga garin bata ida dahuwa ba. To gaskiya to sai dai kuma gashi dole ana son a ci abincin to haka dai aka samu mutane sai dai kaci ta sama saman in ka je can wurin tsakiyar in da bai yi da dafuwa ba sai dai mutum ya ajiye shi haka nan. Haka dai aka samu dai wasu suka ɗan cicci waina. Nima ahaka dai na samu na ci.

Ana neman izinin hutu ta hanyar neman izini shi ta hanyar rubutawa. Wasu wuraren, wasu kamfanin kan ko wasu masana'antun sai ka rubuta a rubuce sannan a zartar maka izinin ta yi a hutun da kuma yanayin kwanakin da za ka yi a hutun.

Kayan masarufi sun tashi. Gaskiya kayan masarufi sun tashi sosai. Abinci ya sauka sosai ɗanyen abinci wanda za a suwo a dafa ya sauka amma kayan da za a haɗa abincin kamar irin su mai irin su mai, mangyaɗa, manja, magi, su irin kori da sauran su dikkadai kayan da ake buƙata a haɗa abinci ya tashi. To gaskiya su su kam farashin sa ya canza shekarun nan da suka wuce kuma har yanzu bai sakko ba.

Ah, maganar da wani a cikin iyalinmu yake yi mun faɗa shine kullum idan ana magana ana zance zai ce to. Ah, mutum dai duniyar nan ba abakin komai yake mutum, yaro sake mutum ka kama Allah. Saboda shi akoda yaushe za ka ga indai ana magana, to za ka ga ba a magana ɗaya, biyu ya sako wannan zancen. Za ka ji ya ce duniyar nan ba a komi take ba. Yaro sake mutum kai dai ka kama Allah.

Tufafin da ake sakawa ranar biki a al'adar Hausawa kusan za ka ga manyan kaya ne. Idan na ce manyan kaya, a al'adar Hausa ana nufin, kayan da ake ɗinkawa kamar irin su babbar riga da 'yar ciki da wando ko kuma doguwar riga da wando. To gaskiya kusan su ne kayayyakin da Hausawa sukan sawa a lokacin al'ada. Mutum zai sa su ya saka hula, wasu kuma suna saka hulai su yi rawani. Hakadai za ka ga mutane suna irin wannan shigar. Ita ce shigar da zata nuna cewa akwai wani al'amari ko wani biki ko wata sabga a gaba mai muhimmanci.

To, maganar gaskiya, dukani duk wadda na samu ina shiga ko bas na samu ko kuma taksi. Amma dai in na fi son taksi saboda taksi ita zaka samu walwala kuma dandanan zata kai ka wurin da kake so ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ita ko bus kaga tanada taminal ne a, a turance shine a hausa wurin tsayawa ba ko ina zata kai ka ba sai dai tana da wurare na tsayawa wanda in ta ɗauka daga nan zata kai ka zuwanan. To amma kaga bas in wasu kyauta ne na gwamnati ne wasu kuma sai ka biya. To amma dai zaka ga in ka haɗa da koda biyan kuɗin bus in zaka yi. In ka haɗa da wannan taksi in zaka ga kuɗin bus in taksi ɗin ta fi sada. Eh, ga mutanen da suke neman sauƙi to gaskiya su je wurin bus ta yafi sauƙi. Kuma wanda ke son walwala daga dakaɗaici da kuma ya isa da wuri to sai je wurin taksi ɗin. Amma dai gaskiya ni nafi son taksi akan in hau bus.

Eh sosai, ayi dattawa da kuma tsofaffin mutane waɗanda suke mutane ne na da haka, to amfani da waya kam dole suna buƙatar taimako. Saboda wasu abubuwan kuma ba kowanne zaka ga su wa'annan dattawan, zaka ga ba kowacce irin waya za su iya amfani da ita ba. Sun fi son ƙaramar waya wadda bata da badai babba ba sosai, wadda bata da, ah, rikitarwa sosai. Saboda sun fi son duk abinda zaka nuna musu, a nuna musu cikin sauƙi. Kai, ah, takaice ma dai naga sun fi son wayar da zaka kawai a kira su, su ɗauka su yi magana. Saboda kusan ba su wani baya ga kira da amsa kira ba abin da suke yi da waya. Zaka ga ba su amfani da ita wurin intanet, ba su amfani da ita wurin ɗaukan hoto, duk ba su wannan. Kawai dai amfanin da ke musu a kira su su amsa ko kuma su su kira. Sannan zaka ga koda yaushe suna buƙatar taimako saboda wani abin zai ɗan shige musu duhu, wani abin ba za su gani ba saboda idanuwa sun yi nisa. To in kana nan dole sai kaɗan tsaya ka taimaka, yauwa ka taimaka masu.

Kai a yankin mu fa mutane suna da yawa. Gaskiya ba zan iya cewa ga ko mutane nawa ne. Na san dai akwai mutane da yawa a yankin mu, kuma mutanen da na sani su in yanzu za ka sa ka bani biro da takarda ka ce in rubuta maka mutanen da na sani gaskiya ba zan iya rubuta su ba. Na san mutane sosai kuma na san mutanen yankin mu suna da yawa. Abu ne wannan in ba dai ƙididdiga ka samu ba daga wajen saboda rabon da ayi ƙididdiga a yankin mu tun kusan shekara ta dubu biyu da shida. To kaga abu ne ma abu ne mai wahala ka iya gane gaskiya adadin mutanen da ke wurin a yanzu. Duk abin ga da ake duka hasashe ne, ko gwamnati in za ta yi amfani da alƙaluman sai dai su yi hasashe.